Eh tabbas zan iya cewa kowane wata ina da manufa da nake san kai wa. Misali, manufan kuɗi, yacce nake aikina ina tabbatar cewa kowane wata ina samun manufan two hundred dollars na wata na wajen aiki. In dai kuma na sati ne ina tabbatarwa at least ina kaiwa dala hamsin na sa-na sati don in wace ƙarshen wata ya zo zan iya kaiwa dala.

Eh gaskiya zan iya cewa ina lullubewa a bargo na musamman in ana sanyi. Musamman ana sanyi a wannan ƙasar na mu wajen November zuwa February na shekara. Saboda haka ana yin sanyi sosai da safe kuma da daddare in ana bacci. Don mutum ya yi bacci, kar sanyi ya mai yawa ya kamata ya lullube da bargo don kar mura ya same shi.

Eh zan iya cewa ina sanya hula. Yawancin kayan da nake da shi manyan kaya ne. Kuma in ka sa manyan kaya sai ka sa hula kayan yake yin kyau sosai. Ko ma ban sa manyan kaya ba in na sa ƙananan kaya ina sa hula face cap in na sa irin su jeans da haka ina sa face cap a kai. Don in na sa hula yana kare ni daga rana yana kare ni kuma daga kuda da abubuwan sama.

Eh zan iya cewa duk wata uku uku ana kai mu horo, muyi training a wajen aiki. Training ɗin ya ganganta da wane department kike yin aiki. Misali ni yanzu ko wane wata uku ana kai ni cyber security training. Wani lokacin muna yi a cikin nan, eh unguwan mu, wani lokacin muna zuwa eh wani gari, wani lokacin kuma mun taba zuwa kasan waje yin wannan training ɗin. Training dinnan yana da amfani dan yana kara bamu basirin da ganewan aikin da muke yi, don mu dinga updating din abubuwan da yake faruwa a wajen aikin mu, mu je mu kara basira a waje sai mu dawo da basiran nan wajen aikin mu don mu kara samun kuɗi a wajen aikin mu.

Eh, zan iya cewa apps ɗin da nake amfani da shi, ah, da nake tura sakonni a yanan gizo gizo suna da ɗan yawa, ya danganta da me, me nake nema ko wanda zan tura sako. Misali, yawanci gaskiya zan iya cewa na fi ya yin amfani da WhatsApp in dai tura sakonni ne, don ya fi sauri kuma ya fi arha. Kuma yawanci abokanaina suna da WhatsApp. Amma akwai wasu abokanaina da ba su da WhatsApp da suke kasan waje, yawanci za ka ga suna amfani da Instagram, suna amfani da WeChat. Su ba sa amfani da WhatsApp saboda a garinsu, a kasan wajen da suke an hana amfani da WhatsApp. Saboda haka ina ƙa-- ina buɗe apps dinnan irin su WeChat don na sami daman yin magana da su. In dai kuma ina son inhaɗu da mutane da ban taɓa ganinsu ba, a Twitter nake zuwa na haɗu da su, sai mu haɗu da sabon mutane. Amma in dai abokanaina da iyalaina ne, to yawanci a WhatsApp nake amfani da su. Akwai app-apps ɗin da na taɓa amfani da su a baya irin su 2go, irin su Zeechat, irin su Facebook da sauran su. Amma duk wannan apps ɗin an gama yayun su, yanzu dai ba a wani amfani da su sosai saboda sun bar yayi.

Zan iya cewa ni kowane lokaci ina amfani da waya na, musamman inde bana bacci. Lokacin da na san bana amfani da waya na shine indai ina bacci ko ina yiwa mutane magana. Dalilin da ya sa na faɗa haka shine yawanci abin da nake yi da waya na nake yi. Indai ina cikin cin abinci, ina kallo a waya. Indai ina, in zan yi karatu yawanci a waya na nake yin karatun, in zan yi kallo a waya nake yi, in zan yi chatting da magana da mutane da waya na nake yi. In ma zan shiga gidan wanka ma, da waya na nake shiga na kunna kiɗa na dinga wanka. Saboda haka lokacin da bana amfani da waya na shine lokacin da nake bacci kuma lokacin da nake hira da mutane na fuska da fuska.

Gaskiya ni ba zan ce ina sanya ta baro ba, saboda ni ido baya mun ciwo. Amma lokacin da nike sanya tabarau shine in zan fita cikin rana. To ina son ina sa dark shades amma su ba a asibiti aka bani su ba. Saboda haka shi indai ana rana sosai shi nake sawa.

Yaushe nake tsarkaka gida ya danganta da wane irin sharan nake sanyi. Misali yanzu indai karamin shara ne ko normal shara da safe nake yi in na tashi na gama sallah nake yin shara. Amma indai gaba ɗaya sanitation nake yi kullum ranar Asabar na sati muna jan kujeru da katifa mu share gidan gaba ɗaya. Mu share kurar da yake gidan, da yake ƙasa, da yake sama.

Tabbas eh zan iya cewa na iya gabatar da rahota saboda kafin a bamu aikin a wajen aikin mu sun tabbatar cewa mun iya bada rahoto. Saboda yana cikin ka'idojin da zai sa a baka aikin a wajen aikin mu. Abun yana da mahimmanci saboda yana sa mutum ya san abin da kuɗin da ya shiga cikin kamfanin mu kuma kuɗin da ya fita daga kamfanin mu.

Eh, zan iya cewa kullum nake shanya safa na, saboda kullum ina sa safa kuma kullum ina canjawa. In na dawo daga aiki da yamma ina cirewa na wanke, inna gama wankewa sai na shanya su a waje don su bushe. Sun gama bushewa sai in ɗauke su na goge su na sa su a indas nake ajiye su don kar su ɓata.

Eh ina da katin kasuwanci. Shekara baya da ya wuce na samu aka haɗa mun pieces ɗari biyar. Da aka haɗa mun haka sai na fara raba kwastamomi na da na haɗu da su a bakin titi. Abun yana da mahimmanci saboda in ka haɗu da mutanen a cikin sauri sauri, za kana iya basu katin nan don su ma su sami lambar ka da lambar shagon ka. Su ma in za su yi ciki da kai sai su kira ta lambar waya ko su yi ma maka, su tura maka saƙo ta email.

Gaskiya zan iya cewa a cikin bas da taksi, zaɓin guda ɗaya yana da wahala amma kowanne yana da amfanin su. Misali, yanzu bas yanzu ya fi ɗaukan mutane kuma ya fi saurin cika. Kuma ga shi a cikin bas ana ba da labarai masu daɗi a ciki tafiyan yana yin daɗi sosai. Amma dalilin da ba na son bas shine ana tsayawa, ana tsayawa a titi da yawa. Minti nan da minti biyar an tsaya a titi nan ajiye mutum. Saboda haka in dai akwai inda kake so zuwa da guri inka hawo bus zaka iya makara sobada tsaye tsayen da ake yi a hanya. Ama kuma ka ga taxi kuma shi, amfaninshi indai kana da inde zake je da wuri, inka hawo taxi zaka je, zaka iso wajen da wuri. Ama masalan taxi shine mutani, tafiyan baya yin daddi saboda kowa baya kulla kowa, shuru ake a tafiya.

Jadawalin aikin mu ba shi da wani wahala. Zan lissafa maka ya ce ke. Da sassafe in aka buɗe kamfani, masu gadi suna buɗe kamfani wajen karfe shida su ƙara yin surveillance su duba kome yana daidai. Mu kuma masu aiki in muka shigo aiki wajen takwas ko karfe tara sai muyi team meeting, muyi meeting, muyi taro, muyi, muyi maganan abin da ya faru jiya kuma maganan abin da zai faru yau. In kowa aka raba mai aiki, kowa zai watse ya je ɗau aikin da aka bashi. Bayan ya gama aiki karfe biyu za a bada break da kowa zai je ya ci abinci kuma masu sallah su yi sallah. In aka dawo aiki sai a yi aikin awa ɗaya, awa biyu bayan haka sai a ƙara bada hutu zuwa yin sallar alasar. Bayan gama wannan sallar sai a ƙara yin awa ɗaya kowa ya rufe aikin da yake yi, ya gama aikin da yake sai a tashi. In aka tashi sai ayi signing out a kulle kowane ofis sai a ba masu gadin makullin In aka yi haka shine za a san an gama da ranar.

Eh tabbas na iya cewa ina amfani da kunnen waya saboda yawanci shi da shi nake magana da mutane indai basa online ko WhatsApp. Yawanci mutanen da nake ciniki da su basa yanar gizo-gizo saboda haka iya inda zan iya samun su shine na kira su da kunnen waya.

Ya zan iya cewa yari ganganta da wani kayayyaki na ke kiɗa. Misali in dai kayan ba su da yawa, so in dai ba kayan ba su da yawa ana tashi daga aiki a ranar ko kafin mu tashi daga kasuwa. Minti, minti talatin zuwa hamsin kafin a tashi. Ina sa yara na su irga kayan gaba ɗaya don mu san kayan da ya rage, kuma mu san kayan da muke buƙaɗa a karo. Indai kuma a warehouse ne babban shagon mu duk sati ranar Lahadi muke ƙidaya kayayyakin mu.

Gaskiya ban gane wannan kwashan ɗinnan naka ba, ba zan iya bada amsa a yacce na gane. Kana tambaya in ina iya riƙe riga a aljihu na? Gaskiya bana sa riga a aljihu saboda aljihu yana kan riga na, saboda haka riga na ba zai iya shiga cikin aljihun ba.

Gaskiya kafin mu fara, bana son hayaniya. Ni mutum ne da bana son hayaniya shiyasa ma ban zauna a cikin gari ba. A ƙauye nike da zama, inda nike da zama a ƙauye babu mutane da yawa saboda haka babu hayaniya da yawa. Irin hayaniyan motoci ko sufikan masallaci ko masu kiɗa ko gidan waƙa babu a ƙauye. Ni bana son hayaniya gaskiya.

Gaskiya ina zan iya cewa ina tara sabuwar kuɗi saboda ni ma kowa ya san ni da son tara kuɗaɗe da suke zomin a sabuwa. Ban san me ya sa ba ina son kirga sabon kuɗi saboda ya fi daɗin kirgawa kuma ya fi tsabta kuma ya fi daɗin raba wa in ka je gida yara ka raba wa yara a gida sun fi jin daɗi in ka ba su sabuwar kuɗi. In ma ka je gidan biki za ka ba amarya da ango kuɗi ya fi daɗin watsa musu sabon kuɗi.